Taimakon dangi daga albashi mutum faɗa ra'ayin ku game da wannan. Eh taimakon dangi daga albashi yana da kyau saboda abu ne mai kyau saboda wata rana kaima kana buƙatar da a taimaka ma. Ɗan wannan taimakon da kake rainawa ka ke badawa yana da amfani sosai saboda idan ba ka taimakawa to kaima fa akwai lokacin da kaima zaka so a taimaka ma.

Taron masu gidaje ko na unguwa, yaya yake gudana? To yanda yake gudana ta hanyar sanarwa a unguwa, abi layi layi, a sanar ko kuma a masallatai, in kuma wajen Kiristoci ne ko kuma a coci, to ta hanyar ake gudanar da sanarwa sai kuma a faɗi inda za a gudanar da taron.

Yadda al'adu da fina-finan Hausa suke yaɗuwa, me yake nufi? Agare ku. Abunda yake nufi wani sa'in abun al'adu suna da kyau in harmasu inganci ne yana da kyau a rika yin su, amma kuma akwai wani abu. Akwai al'adar da ya kamata bai kamata a riƙa buɗe ta a fili ba.

Habai ci da zambo maganar gefe da ba ta kai tsaye ba, kubai yana yadda suke aiki a zance. To yanda suke aiki gaskiya wani sa'in ba abu bane mai kyau saboda suna haifar da rikice rikice da kuma tsagunguma. Saboda idan aka yi habaici to wanda aka yi ma wa shi ya san da shi ake kuma zai yi kokarin ya dauki mataki sai ga fitina ta auku.

Wacce rawa ruwan leda yake takawa a rayuwar yau da kullum a unguwarku? Gaskiya ruwan leda mafiyawanci da shi ma aka fi amfani musamman wajen sha saboda a gaskiya mafiyawanci yanzu zaka ga da ruwan leda ake amfani wajen sha ko wajen biki ne wani sa'in za a ga an kawo ruwan leda saboda mafiyawanci da shi ake amfani.

Ku bamu labarin seyan abinci da yawa kamar buhun shinkafa ko na masara don gida. Eh, idan da hali seyan abinci da yawa yana da amfani. Musamman ma ace ka sayi buhun shinkafa ka ajiye, ka sayi buhun masara ka ajiye, to za ka ga ka daɗe ba ka nema abinci ba.

Ku ba mu labarin cin abinci a wurin mai abinci na unguwar ku. To, gaskiya ni dai ban cika zuwa wajen mai abinci na unguwa ina siya ba saboda ni ina da iyali a gida nake, nake cin abinci shi yasa bana zuwa wajen saida abinci domin cin abinci. Fada min.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? To muna da yawa. Dan aƙalla mun kai irin mu ashirin da wani abu. Wanda ma muke zaune a cikin gida ɗaya kenan. Amma bacchan nan akwai wanda suke zaune a wani gefe daban a unguwar dai. Amma a wannan gidan dai, maza mun cikin mu guda ashirin mu.

Me yake ba ku ƙarfi da safe? To abun da yake ba mu ƙarfi da safe shine ka tashi cikin ƙoshin lafiya, to daga nan za ka gode ma Allah, ka yi ibadar da ya kamata, sannan ka shirya ka fita wajen aiki. To wannan tashi lafiyan ma da ka ke yi, to wannan ba ƙaramin ƙarfi yake kara wa mutum ba.

Bama tare da su ma, me yasa? To kayan gidan da ba za'a iya rayuwa da su ba sune kaman na yau da kullun, kamanbirin abinci, abun zuba abincin da kuma wajen kwana. To idan aka ce wajen kwana ba shi da kyau ka ga ba, ba za'a iya rayuwa ba shi ba.

Yaya mutane suke sara kuɗi don babban biki kamar aure? To ana tarawa ne wani zubin ta adashi, wani zubin ta asusu. To ta hanyar da ake tarawa kenan. Saboda irin wannan dole ba lokaci ɗaya za a ce za a yi shi ba.